Kuna yin wuta da itace? Tabbas muna yin wuta da itace, musamman a lokacin da, lokacin da ba a cika amfani da gawayi ba ko kuma da kalanzir ko kuma ma da gas. Amma yanzu zuwan waɗannan guda ukun ya sa an rage amfani da itace. Gwamnati ma ta hana ɗiban itacen. Yanzu sai dai a yi amfani da gawayi ko kuma a yi amfani da gas. Sun fi sauƙin amfani musamman ma gas ɗin wanda kawai sai dai ka ƙyasta leta sannan ka fara aiki da shi kuma za ka daɗe kana aiki yi gashi da saurin dafa abinci, shi ya sa mutane ma su ka zaɓe shi domin ya fi daɗin amfani. Idan kuma ka ce itace ne, itace kuma yana ma lalata muhalli musamman masu saro shi ba su saro shi kan ƙa'ida. Ana son idan aka yanke itacen a ƙara shuka wasu amma su idan suka yanke shi ke nan abun da suka sani. Shi ya sa gwamnati ta hana shigowa da shi ya zama kamar abun da yanzu bai dace a shigo da shi ba sai dai a shigo da shi ta bayan fage wanda hakan ba shi da kyau.

Wane irin nama kafi so? A cikin namun makan da nake ci, ina son naman kaza sannan kuma ina son naman rago. Wa'innan nama sune wanda na fi so in ci. A kullum koh ina siyan su da kuɗina. Nakan je wurin masu balangu su yanka mun in ci ko kuma in je na siyo kaza, in dafa ta da kai na, nayi farfesun ta na ci. Domin wa'innan nama guda biyu sune naman da na fi so in ci a ko da yaushe.